To gaskiya muna iya yin taro sau huɗu haka ga mako. Ranar Alhamis, Alhamis ta mako sabida lokacin da muke yin CDs. To ina zan danna ya shiga? Stop. Sai ka yi second ashirin. Za ka ga ya nuna ma jan wannan. Ka gani ko? Okay na.

To maganar gaskiya, ina so in zama mutum na gari sannan kuma ina so in zama mai arziki saboda in riƙa taimakawa al'umma. Duba da irin yanayin da muke ciki yanzu, jama'a suna cikin wani hali. To akwai buƙatar mutumin zan to yana da arzikin da zai riƙa taimakawa jama'a.

Eh gaskiya ban cika karanta jarida ba amma dai ina samun labarai ta shafin Facebook musamman Facebook da gaskiya. Akwai jaridun da nake, akwai page dinda nike bibiya na jaridu amma ban karanta ainahin jarida azahiri. Sai dai ina samun labarai.

To gaskiya yanzu dai ba a saman gado naka kwana ba ina kwana ne a saman katifa. Duba da inda nake nan, ni ai muna wurin service, ba bamu gadaje ba amma dai an bamu katifa. Irin katifun nan na yan makaranta, su ne muke kwanta wa dai a halin yanzu da muke ciki.

Eh, gaskiya ina yin bacci da rana musamman lokacin daban da aikin da nake yi nai chatting, nayi ɗan kallon fim, zan kwanta in yi bacci da rana musamman daga karfe sha biyu, daya, biyu haka ina kwanta in yi bacci. In kuma na tashi zan yi sallah, in na tashi kuma ina sake komawa bacci.

To nan ne, yaya kuma ban fahimci abin da kuke nufi ba. Kana riƙe riga a aljihunka? Wacce riga kenan kuke magana? Rigar da na sani ita ce rigar da ake sawa ba cikin aljihu ake sawa ba. Ko kuma kuna nufin ina, ina sa ina da aljihu ga babbar rigata, ina da aljihu.

Lokacin da ruwa yake zuwa, da farko dai muna fara yin addu'a. Lokacin da ruwa yake zuwa, sannan za mu samu wuri mu zauna ba mu zuwa ko ina har sai lokacin da ruwan ya tsaya. Saboda mu kare kanmu daga abubuwan da ruwan suke tafe da shi, kuma kare lafiyar mu.

Gaskiya hayaniya ni yanzu bana bukata hayaniya. Na fi so in zauna wurin da babu hayaniya, safe place inda mutum shi kaɗai ne yake lallura shi. Saboda hayaniya tana takura mini gaskiya, shi ya sa bana son in zauna gurin da ake hayaniya sosai da sosai. Haka abun yake.

Eh sosai da sosai. Ina kallon taurari, ina kallon taurari da daddare. Musamman irin haka idan naga akwai farin wata haka ina kallon taurari saboda nan ma wani ilimi ne mutum yake ƙara samu a nan gurin.

Ah, ina duba saƙonni a aiki. Musamman kowani lokaci dai indai aka yi mini, indai aka tura min saƙonni gaskiya ina yawan duba su saboda mutum zai riƙa sanin abinda ke faruwa ta wannan hanyar. Shi yasa nake amfani da wannan dama ina duba saƙonni, ina duba saƙonni sosai da sosai.

To launin da bangoginmu suke, ina ce dai haka ta siminti kamar ƙasa ƙasa ma'ana ash. Haka nan suke, ba su da wani canji sannan kuma ba a shafe su aka musu filasta ba. Haka dai muke cikin su. Sannan ma zaman zaman riskina muke gaskiya. Don ko wane lokaci suna iya hwaɗo mana.

A gaskiya ina kulle ƙofa kullum saboda gudun ɓaarayi. Duk da dai cewa nan inda muke ana zama lafiya lau ba irin hadaka sace sace dinnan. Amma dai ina ƙoƙari wurin kullum zan rufe ƙofa saboda tsaro. Yana da kyau ko addini in zan za ka shiga wuri, in ka shiga ka kulle ƙofa. Shi yasa nake kulle ƙofa. Ko wane lokaci ina yin kulle ƙofa.

To, a nan dai inda muke gaskiya madubi ɗaya ne gare mu. Shi ne muke amfani da shi a cikin gidan. Muna duba fuskar mu. Muna amfani da shi idan muka yi wanka, haka za mu fito mu duba fuskarmu sannan kuma idan muka sha ci fuskar mu, idan muka sha ci kuma za mu duba.

To gaskiya ni bani bikin ranan haihuwa. Sabida a addinin mu kamar bai halatta ba yin bikin ranan haihuwa shiyasa ni bana yin shi amma dai wasu in suna yi ina taya su murna amma ni dai karan kai na gaskiya bana yin shi saboda na ɗauke shi kaman bidi, a ce shi yasa ba nayin shi.

To yanzu gaskiya bana kowace kasuwa sabida ina wurin bauta ma ƙasa. Amma dai lokacin da ina gida ina zuwa kasuwa sosai kuma ina ci niki, sai godiya Alhamdulillah. Amma dai yanzu kan zaune na nake bani wani kasuwanci sai na gama wannan bautar ƙasan. Se in koma ga kasuwan ci na insha Allah.

Gaskiya ina amfani da irin tsintsiyar nan na kwakwa wanda ake ce ma tsintsiyar kwakwa da shi muke amfani muna shara. Ko tsintsiyar tana da ƙarfi sosai, tana da ɗiba da ihmma, ka sai ta tana jima mana muna amfani da ita, da ita muke amfani wurin ganin cewa mun yi shara.